Tabbas ina cin tafarnuwa sosai sabida cin tafarnuwa yana ci ma saboda kiyaye lafiya. Yana bada lafiya yana ƙara kwari a jiki sosai sosai. Tafarnuwa a wani mai daɗi yana gyara taste din abinci.

Eh, na fi son zama a birni. Sakamakon zaman birni shine ya fi daɗi sannan kuma inba dai dole ba kan babu wanda yake son zaman ƙauye ko da ɗan ƙauyen yana zaune ne ƙauye saboda dole. Don haka ni na fi son zaman birni, birni.